Eh gaskiya ina ajiye kwafi don sabida wata sa'i za ka za ka samu inda za ka je ka yi submitting ko neman aiki ko neman wani abu kuma ya fi so ka ajiye don sabida guda ɗaya zai iya dameji don ruwa don wuta don wani abu ko yaro ya yaga ko wani abu. So ina ajiye kwafi.

To, dangantakarmu da makwabta gaskiya akwai mutunci. Da yanzu in akwai wani abu maƙwabcinnu yana shigowa gida ya tambaya, in kuma akwai za mu je mu taimaka mai. Don gaskiya makwabtan mu duka mutanen kirki ne, mutanen arziki ne. Dangantakar mu da su akwai lafiya, akwai daɗi, akwai zumunci, akwai kwanciyar hankali akwai haɗin kai.

To in an in ana maganan baya indai a haihuwa ne ina da ƙannai da yawa. Inde a yanzu haka ne ba kowa a baya na.

Eh muna da fankan rufi a ɗakin mu. Muna kunna shi yanzu da lokacin zafi ne muna amfani da shi sosai. Zai busa iska ko'ina da ka samu iska a ɗakin kuma yana da gudu sosai.